Tambayar me ne ne ke jin tsoro? Tambaya ce mai sauƙi a baki amma mai zurfi ƙwarai a zuciya. Tsoro ba abu ɗaya bane kuma ba abu ne da ake iya taƙaitashi cikin kalma ɗaya ko jamula guda ba. Tsoro wani ɓangare ne na rayuwar ɗan adam yana tare da mutum. Yana tare da mu tun muna yara har zuwa lokacin da muka tsufa. A ra'ayina tsoro ba koyaushe abu ne mara kyau ba domin wani lokaci yana zama gargaɗi, wani lokaci karya, wani lokaci kuma madubi da ke nuna mana inda raunukan mu suke. Abu na farko da nake jin tsoro shi ne rashin cika budi da mafarki tun mutum yana karami. Tun mutum yana ƙarami yake fara yin mafarki. Mafarkin zama wani babba, yin wani aiki ko samun wata rayuwa mai ma'ana. Amma yayin da mutum yake girma sai ya fara fahimtar cewa rayuwa ba koyaushe take tafiya yadda ake so ba. Akwai ƙalubale, akwai gazawa, akwai jinkiri. Tsoron da ke zuciyata shi ne kada lokaci ya wuce ni ina ta ƙoƙari amma ban kai inda nake so ba. Ba wai tsoron wahala ba ne domin wahala wani bangare ne na nasara amma tsoron yin ƙoƙari amma sakamakon ya zama babu abin kirki. Wannan tsoro yana sa ni tunani sosai kan yadda ake amfani da lokacina da dama da nake da ita. Ina kuma jin tsoron rasa mutanen da nake ƙauna. Mutuwa gaskiya ce da babu wanda zai tsere mata amma hakan bai hana zuciya jin raɗaɗi da tsoro ba. Iyaye, 'yan uwa, abokai da mutanen da suka zama ginshiƙai a rayuwata tunani kawai na cewa wata rana zan tashi ban ji muryarsu ba. Ba yana bani tsoro. Wannan tsoro yana koya min darasi na ara daraja lokaci da nake da su. Na faɗi kalmomin kirkin tun suna raye na yafe inda ya dace domin rayuwa ba ta da tabbaci. Wani babban tsoro a raina shi ne rashin sanin makoma. Mutum yana iya tsara rayuwarsa amma ba zai taɓa sanin abin da gobe taɓo ye masa ba. Akwai lokutan da nake tambayar kaina ina zan kasance bayan shekaru goma? Zan zama wanda nake so in zama kuwa? Wannan rashin tabbaci yana iya tayar da hankalin mutum musamman idan yana jin kamar yana kan hanya amma bai san inda hanyar take ba. Duk da haka na fahimci cewa wannan tsoro yana da alaƙa da rashin ikonmu a kan kome kuma hakan yana koya mana tawakkali da hakuri. Ina jin tsoron gazawa a gaban mutane. Ba wai dan mutane basu da kuskure ba amma saboda yadda ake kallon gazawa a wasu al'ummomi. Wani lokaci ana kallon wanda ya faɗi a jarabawa ko ya ƙasa cin ma wani buri a matsayin wanda bai iya ba. Amman ko wanda ya yi ƙoƙari. Wannan tsoro yana sa mutum wani lokaci yayi shiru ya ji tsoron gudun sababbin abubuwa ko ya ji tsoron bayyana ra'ayinsa. Na yi fama da wannan tsoro a lokuta da dama amma ina ƙoƙarin tunatar da kaina cewa gazawa mataki ne ta koyon rayuwa ba ƙarshen hanya ba ne. Wani tsoro mai zurfi.

Tambaya ce da take kama da mai sauƙi amma idan aka tsaya aka duba ta sosai tana da alaƙa da halayen mutum, tsari na rayuwa da yadda mutum yake ma'amala da lokaci da nauyin da ke kansa. Tsaron bature ko agogo me ƙa rarrawa ba kawai na'ura ba ce. A zahiri wata hanyar ce da mutum ke amfani da ita domin ya dai dai ta rayuwarsa da abin da yake son cinmawa. Idan zan amsa, idan zan amsa kamar mutum ne gaskiya, zan ce eh ina kunna tsaron bature amma ba a kowane lokaci ba ko ba koyaushe da dalili ɗaya ba. Akwai lokutan da tsaron bature ya zama dole ko kuma lokutan da ba, da ba, da bana buƙatar shi. Komai yana komawa ne ganyen da ranar take da kuma abin da ke gabana. A ranakun da nake da abu mai mahimmanci da sake kamar aiki, alkawari ko wani abu da bazan so in makara ba ko to tsaron bature abu ne da bazan yi wasa da shi ba. Irin waɗannan guda ba tsaro guda ɗaya kawai nake kunnawa ba. Wani lokaci har tsaro biyu ko uku nake sawa. Na farko zai tashi, tashi ne, na biyu zai tabbatar ban koma barci ba, na uku kuma zai zama kamar gargaɗi na ƙarshe ce wa. Lokaci ya yi wannan ba don ina son hayaniya ba ne sai dai don na san kai na idan na yi sakaci, barci na iya rinjayar mutum. Sai dai a wasu ranakun, musamman ranakun huta wa, ba lallai ne in kunna tsaron bature ba. A Irin waɗannan lokuta nakan bar kai na in tashi, in tashi yadda jiki yake so. Wannan yana bani damar hutawa sosai. Yana bani damar hutawa mai kyau. Yana da mahimmanci kamar aiki kuma tsaron bature wani lokaci yana hana mutum samun cikakken hutu wai kuma ba don saboda nomba.

Eh, ina iya duba daftarin kuɗi amma bari in yi bayani a sarari game da yadda mutum zai zauna ya yi hira da kai ba daga gawa ba. Da farko idan kace daftarin kuɗi, ina, yana, ana, ana iya nufin abubuwa da dama. Kasafin kuɗi, bayanan shiga da fita, littafin bashi, rahoton riba da asara ko kuma kawai rubuce-rubucin yadda kuɗi ke zagayawan a kasuwanci ko a gida. Duk waɗannan abubuwa yana iya taimaka ka fahimce su, ka tsara su ko ka duba inda matsala yake. Abin da nake iya yi shine nazari da fahimtar bayanan da ka kawo. Idan ka rubuto man lambobi, jadawali ko bayanan yadda kuɗi ke shiga da fita, zan iya taimaka maka ka ga inda ake yawan kashe kuɗi fiye da ƙima, nuna maka inda ake samun riba ko asara, taimaka wajen tsara kasafin kuɗi mai ma'ana, bayyana maka abubuwan cikin sauƙi da fahimta ba da wahalar kamun kalmomi ba, ba da shawarwari kan yadda za a rage asara ko ƙara riba. Misali, idan kana da ƙamar kasuwanci commercial ko POS noma ko sana'ar hannu kuma kace ga yadda nake saye, ga yadda nake siyarwa, ga kuɗin hayan, ga albashin ma'aikata, zan iya taimaka maka gane ko kasuwancin yana tafiya daidai ko kuma akwai gyara da ya kamata a yi. Amma yana da mahimmanci in faɗi gaskiya. Ban duba daftarin kuɗi kai tsaye kamar wanci ko a kantama, wato ba zan iya shiga asusunka ba ko na ga takardar sayar da kai tsaye ba. Abin da nake aiki da shi shine abin da ka ba ni. Duka abin da ka rubuta ko ka bayyana, a kan haka nake yin nazari. A zahiri, kayi tunani kamar haka, ni kamar aboki ne mai ilimin kuɗi wanda ka zauna da shi ƙashin fiɗa takardu a gaban ku sai ku tattauna bam, bamma yi ƙurɓun ƙwararren kantaku lauya ba. Amma zan iya taimaka maka sosai wajen fahimtar da yake, da yanke shawara. Wani abu mai kyau shine zan iya fassara manyan kalmomin kuɗi zuwa Hausa mai sauƙi. Mutane da yawa suna tsoron batun accounting saboda yana cike da Turanci da lambobi masu rikitarwa amma gaskiya, yawance, amma gaskiya yawancin sa fahimta ce da tsari. Idan ka fahimci nawa kake samu, nawa kake kashewa, me ya rage, me ya kamata a ajiye, to ka riga ka, ka yi ragan hanya. Haka kuma zan iya taimaka maka wajen tsara kasafin kuɗi wato ko shekara, shirya ajiyar kuɗi, fahimtar bashi da yadda za a biya shi ba tare da wahala ba, shirya shirin faɗaɗa kasuwanci idan kana son ƙara jari, koyar da kai yadda za ka rage, za ka rage rubuta daftarin kuɗi da kanka ko da a littafi ne. Idan kai mutum ne da kake son koyon yadda ake kula da kuɗi a rayuwar yau da kullun kamar albashi, kuɗin gida, maka-

Tambaya mai daɗi wannan, gaskiya. Idan zaka tambaye ni ina nake son ciyar da hutu, zan amsa maka a hankali. Kamar yadda mutum zai zauna ya ba da labari, ba wai kawai in faɗi wuri ɗaya ba in tsaya haka. Da farko, hutuna ba wai kawai game da tafiya ba ne, game da yanayin, natsuwa da yadda zuciya take ji. Ina son wajen da zai bani damar hutawa daga hayaniya, damuwa da gudun rayuwar yau da kullum. Wurin da mutum zai iya tashi da safe ba tare da gaggawa ba, ya sha iska mai kyau, ya zauna ya yi tunani ya ji kansa. Idan zan fara da Najeriya gaskiya ina matukar sha'awar Jos Plateau State. Dalili kuwa shine yanayin sanyi da natsuwar wurin. Jos wuri ne da ke sa mutum ya ji kamar ba a Najeriya yake ba. Iskar sanyi, tsaunuka, shaye, da sauƙin rayuwar mutanen wurin suna burge ni sosai. A hutu zan iya tashi da safe, in fita yawo, in kalli yanayi, in sha shayi mai daɗi, in zauna ina tunani ba tare da kowa ya matsa mun ba. Wannan irin hutun yana taimakawa ƙwaƙwalwa ta huta sosai. Sannan akwai Obudu Mountain Resort a Cross River. Wannan wuri kuwa inda hutu da nake so ne na nishaɗi da jan daɗi da ɗadin hallita Obudu ya dace, tsaunuka, dogon kebula, mota iska mai tsabta da yanayi mai ban sha'awa. Wuri ne da zai sa ka manta da damar kuɗi, aiki da komai na ɗan lokaci. A nan zan fi son hutu, hutun shiru ba tare da hayaniya ba. In ɗauki lokaci ina kallon duniya da kasanmu amma ba lallai sai tsaunuka ba. Wani lokaci ina son Teku, Misali, Zanzibar ko Maldives. Idan muka fita ƙasashen waje Teku yana da wani abu na musamman. Sautin ruwa, iska mai gishiri da kallon faɗuwar rana, faɗuwar rana. Wannan irin hutu yana son zuciya tayi sanyi, tunani ta daidaita. Zan iya zama a bakin ruwa, a bakuna cikin yashi ina tunaron rayuwa gaba ɗaya ba tare da damuwa ba. Idan kuma hutun da nake so ne na al'adu da tarihin mutun tun, zan bi wurare kamar Morocco ko Turkey. Ina son wuraren da ke da tarihi mai zurfi, gine-ginen ɗaki da ba da labari, kasuwanni na gargajiya da abinci na musamman. A irin wannan hutu mutum ba wai kawai yana hutawa ba ne, yana ƙara ilimi, yana fahimtar yadda sauran mutane ke rayuwa. Wannan yana buɗe zuciya sosai. Wani lokacin kuma hutu na ba sai na yi nisa ba. Ina iya san ƙauye. Wurin da babu hayaniyar mota, babu cunkoso, babu waya tana ringin kullum. A ƙauye mutum yana sake haɗuwa da asali, abinci mai sauƙi, mutane masu gaskiya, dare mai shiru da taurari a sararin sama. Wannan irin hutu yana da amfani sosai ga zuciya da tunani. Abin da yafi muhimmanci shine ina son hutu zan samu natsuwa, ji lafiyar zuciya, samu lokaci da kaina, dawo da ƙarfi da sabuwar munafa. Ba lallai hutun ya zama mai tsala ko cike da yawan shakatawa ba. Wani lokaci zama a wuri mai sauƙi amma mai natsuwa.